Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To irin tsintsiya da nake amfani da shi kala kala ne. Muna da tsintsiya na zamani, akwai tsintsiya na da, akwai tsintsiya kala kala. Kamar yanzu kuma ya danganta da sharan da za a yi ko kuma me za a yi amfani da shi. Na farko akwai tsintsiyan zabori wanda shi abun da aka sharewa da shi shine kamar tsakar gida ko guri mai kwarzana kwarzane ko kuma idan za a share yana a sama ko kuma shara dai wanda abun da za a share yana da ruwa ko irin bakin rijiya ko kuma wani irin da heavy, heavy task shine ake ce ma idan ake amfani da tsintsiyan zabori. Sai abu na biyu ana amfani da tsintsiya, tsintsiyar laushi wanda ita akan share cikin ɗaki ne da ita a share kaman kan tile, a share kitchen, a share abubuwa. Sai kuma akwai tsintsiya na zamani mai roba wanda ana iya ita ma yin shara. Ita ma tana da mai ƙarfi, tana da mai laushi. Mai ƙarfin ana iya yin tsakar gida, mai laushin kuma ana yin falo. Sannan shi na zabori ana share yana a sama, irin yanan da gizo gizo yayi ana kuma share datti daga sama. Sannan ita tsintsiyan zabori anayin bulala da ita in yara basuji sunyi kiriniya shi kuma tsintsiyar laushi, tsintsiyan zaburi again ana wanke bayi da shi. Sannan a wanke abubuwa dai wanda irin suke da ƙarfi ko tsakar gidan ma in za a wanke ana amfani da tsintsiyan zabori. Sannan shi kuma tsintsiyan laushi na game yanda yayi shi tun da ka ji laushi abu ne mai laushi wanda baya buƙata abu mai ƙarfi inda idan ka sa mashi abu mai ƙarfi to abun da zai jawo maka ba ɗan ka ɗan ba ne. Yana da irin zai lalace da wuri. Sannan shi ba a share yana da shi amma da shi abun da za a yi ana amfani da shi tsintsiyan laushi. To ya danganta da am irin tsintsiya da ake amfani da shi ya danganta da irin aikin da za a yi da shi ne. So tsintsiya idan shara ce za a yi sai a kalli to me za a share. Sannan kuma ina za a share, sannan kuma wa zai yi shara. Misali, idan zan share tsakar gida so nakan nemi tsintsiyan zabori tun da tsakar gida ka ga siminti ne ko ta am inta lock ko wani abu. So in ka sa tsintsiyan zabori zai maka shara da kyau yanda ya kamata. Sai idan sannan abu na biyu, tsintsiyan zabori idan gurin yana da laima to shi ma za ka yi amfani da tsintsiyan zabori wajen share shi. Sannan abu na uku, idan ruwa ne shi ma za ka share. Misali, anyi ruwa ya taru a wani guri kana so ka share shi, shi ma tsintsiyan zabori za ka yi amfani da shi. Sannan idan kuma za ka yi wani abu mai ƙarfi inda za a share yana da ƙarfi kamar abu ne mai kwarzana kwarzane kuma yayi datti da ƙura, shi ma ana amfani da tsintsiyan zabori. Idan kuma, amm, sannan kamar irin banda tsakar gida sannan idan ƙasa ne ma gurin, irin rubuɗin ƙasa ko yashi shi ma ana sa tsintsiyan zaburi a wannan sharan. Idan akazo maganan tsintsiyan laushi kuma shi ne, shi ana amfani dashi ne duk abinda ya shafi cikin gida to kamar irin guri mai laushi, kamar irin tiles, tsakiyar ɗaki da kuma waye waye. Shi tsintsiyan zabori baya buƙata, baya son abun da kika a yi da shi mai ƙarfi. Sannan tsintsiyan zabori baya, amm tsintsiyan laushi baya son a sa shi a cikin ruwa. Sannan tsintsiyan laushi kuma bai cika son ma yara suna handling ɗin shi ba. Sannan duk abun da ya shafi datti, a kwarzana kwarza ko saman ɗaki ba a sa tsintsiyan zabori. Dukka abun da ake sawa, aka yi amfani da tsi, ba a sa tsintsiyan laushi. Misali, tsintsiyan zaburi ake sawa. To sai kuma wancan tsintsiya da nake ta zamani wanda ana yin ta ne kamar mofa sai a sa mata tsintsiyan a sama. Ita kuma wannan mafiyawanci ita ma ana sharan tsakar gida da ita, ana sharan falo. Sannan ka ga ita tunda tana da tsayi in wani dattin ne ma haka, kamar a ƙarƙashin gado ko ƙarƙashin kujera akan yi amfani da ita wancan. Wanda kawai zura ta za a yi a sharo abun kuma shi ke nan magana ya ƙare. Sai abin dubawa kuma shine duka su waɗannan suna da, suna da nasu advantage ɗin, suna da nasu disadvantage ɗin. Wannan shi ne dai kaɗan daga ciki.

Basirar na'ura za ta sauya abubuwa da yawa yadda mutane so shi dai abinda za ta sauya maimakon abin da zaka ɗauke lokaci dogon lokaci ka na yi basirar na'ura zata takaice maka a ɗan ƙanƙanin lokaci kuma ita basirar na'ura abu ne da yake da kyau saboda, eh, though de mutane wasu suna amfani da shi ta hanyar da ba ta dace ba amma dai tana da kyau.